Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Ai, ina so in ɗan yi jawabi na haɗin kan wannan taƙaitaccen tambaya mai muhimmanci wanda yake da alaƙa da tsari da kula da lokaci. Tambayar ita ce, kana duba kalanda kullum? Wato shin mutum yana duba kalanda a kowace rana domin sanin wata rana, shekara da kuma shirye-shiryen da yake da su? Eh to, gaskiya ina duba kalanda kullum. Kalanda abu ne mai matuƙar amfani a rayuwar yau da kullum. Kalanda tana taimakawa mutum wajen sanin kwanan wata, sanin ranar mako da kuma tuna abubuwa da ya kamata ya yi a yau. Mutane suna amfani da kalanda a waya, a littafi ko kuma a bango a gida. Ni kaina ina duba kalanda kusan kullum musamman idan ina da abubuwa masu muhimmanci za su zanyi. Ina duba kalanda domin in san wace rana ce, kwana wata, kwanan wata da kuma da akwai wani abu da ya kamata in tuna kamar taro, aiki, makaranta ko kuma wani biki. Dalilin da ya sa nake duba kalanda kullum shine abu saboda kalanda tana taimakawa min wajen tsara rayuwata. Idan mutum bai duba kalanda ba zai iya mantawa da abubuwa masu muhimmanci kamar ranar jarabawa, ranar taro, ranar biyan kuɗin haya, ranar biyan albashi, ranar bikin kamar aure ko suna ko kuma wani abu ko kuma ranar da ya ƙi sadasa ƙwanne rahotanninsa. Haka kuma kalanda tana taimakawa mutum wajen tsara lokaci. Idan mutum ya san kwanakin da ke gabansa zai iya shirya wa ma'aikin da kyau, ya raba lokaci ya kuma ya guji rikicewa. Misali, idan, idan na san akwai taro a gobe, a gobe, zan shirya tun yau domin kada in makara. Wani abu kuma du-- wani abun da ita sake duba kalanda yana sa mutum ya zama mai tunani da, da shiri. Domin kalanda tana nuna cewa lokaci yana tafiya kuma yana, rayuwa tana da iyaka. Wannan yana tunatsarwa mutum a yayi, ya yi amfani da lokacinsa wajen aiki, neman ilimi da yin abubuwa masu muhimmanci. Amfanin duba kalanda kullum yana da yawa. Na farko shi ne taimakawa mutane su kasance mai tsari. Na biyu, rage mantuwa. Na uku, yana taimakawa mutum ya kasance mai hankali. Na hudu, yana sa mutum ya san lokacin da ya kamata ya huta da kuma lokacin da ya kamata ya yi aiki. Akarshe zan ce, eh ina duba kalanda kullum domin tana taimaka mini wajen sanin lokacin ta tsara rayuwa da kuma lokacin dan duba abubuwa. Kalanda tana da amfani sosai ga kowa musamman ɗalibai, ma'aikata masu kasuwanci da 'yan ma'aikata masu salari. Saboda haka ina ƙarfafawa kowa da kowa ya riƙa amfani da kalanda a rayuwarsa domin lokaci abu ne mai daraja kuma wanda ya kula da lokaci to shi ma tabbas zai ga amfanin lokaci a rayuwarsa. Na gode da sauraron wannan ɗan taƙaitaccen jawabin nawa. Assalamu'alaikum. Sai a juma'a.

Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. A yau ina so in yi jawabi akan wannan tambaya mai daɗi kuma mai ban sha'awa. Wanda ya shafi abinci da kuma nishaɗi. Tambayar ita ce wane ice cream ka fi so? Wato wane irin ice cream ne mutum ya fi so a cikin nau'o'in ice cream daban daban. Kuma wane iri ne ya fi so. Wannan a gaskiya ice cream yana daga cikin kayan zaki da mutum da yawa, mutane da yawa suke so musamman yara da matasa. Ice cream yana da daɗi, yana sanya jiki sanyin jiki kuma yana sanya mutum yaji farin ciki musamman a lokacin zafi. A ƙasar mu mutane ake fama da yanayin zafi. Ice cream yana zama wani abincin daɗi ne da mutane ke ke bada sha'awa. Ni kai ne da aka tambaye ni wane irin ice cream na fi so. Zan iya ce ice cream na vanilla ko kuma ice cream na rufaiɗa na fi so. Ina son ice cream na vanilla. Yana sa yana da ɗanɗano mai laushi, yana da tsami kuma yana yana daɗewa. Haka kuma vanilla yana da sauƙi haduwa da tsaurin tsaurin kayan zaki kamar biskit, kek da kuma lemun kwalba. Dalilin da ya sa na fi son ice cream ɗin vanilla shine saboda yana da daɗi sosai kuma yana da yana yana bawa mutum annashuwa sosai. Idan idan naci idan naci vanilla ice cream ina jin kamar damuwa ta ragu. Yana sa na ji sanyi a jikina musamman idan rana tayi zafi ko kuma ina jin gajiya daga aiki. Bayan baya daga vanilla kuma ina son wasu ice cream kuma kamar chocolate saboda yana da ƙamshi, yana da ɗanɗano mai zaƙi. Strawberry saboda shi ma yana da ɗanɗano mai zaƙi. Milk cream yana saboda yana da laushi kuma yana da yana kama da madara mai sanyi. Fruit ice cream shi ma yana da daɗi. Ina karɓan shi saboda yana da ɗanɗano mai daɗi. Ina ice cream yana da wasu fa'idodi musamman wajen faranta zuciya. Yana da yana sa mutum ya mura rayuwa, ya ji daɗi kuma yana sa nishaɗi. Wasu lokutan ma ice cream yana taimakawa mutum ya ji sauƙi idan yana jin zafi ko gajiya. Amman duk da haka yana sa yana da kyau mutum ya ci ice cream cikin hankali kwance domin idan mutum ya ci ice cream fiye da ƙima zai iya sa masa matsaloli kamar haka ciwon haƙori, ƙarin ƙiba ko kuma ya sa maka matsalar sukari musamman idan ice cream ɗin yana da siga sosai da yawa a jikinsa. Saboda haka hanya mafi kyau ita ce mutum ya riƙa cin ice cream a lokaci zuwa lokaci ba kullum ba. Haka kuma ya fi ya fi kyau. Ice cream mai kyau wanda ake yi a tabbatar an ƙara lafiya. A ƙarshe zai zan ce ice cream da na fi so shine ice cream na vanilla saboda yana da daɗi, yana sanya ji yana sanya jiki yana sanyaya jiki kuma yana faranta zuciya. Amma duk da haka kowa yana da irin ice cream da ya fi so gwargwadon ɗanɗano da ra'ayinsa. Saboda haka ice cream yana daga cikin kayan zaki masu daɗi kuma yana kawo farin ciki. Yana kawo farin ciki. Na gode da wannan ɗan takai ta can jawabi da aka bani dama. Nai assalamu alaikum.

Assalamu alaykum warahmatullahi. Na gode da wannan ɗan takaice-cen dama da aka ba ni. Zan ɗanyi wannan bayan ne akan wani irin burodi ka fi so. A yau zan ɗanyi jawabi ne akan wata tambaya mai daɗi. Yanda take da alaƙa da abinci da mutum da rayuwa da kyau da kullum. Wato wane burodi ka fi so? Wato wane irin burodi mutum ya fi so a cikin nau'o'in burodi daban-daban da muke da su? Kuma me yasa yake son wannan burodin? Eh to, gaskiya burodi yana daga cikin abinci da mutane da yawa suke ci a kowace rana. Ana cin burodi da safe, da rana, da yamma kuma ana iya cinsa da shayi, da madara, da ƙwai, da mangyaɗa, da kuma miya. Burodi yana da matuƙar amfani saboda yana bin jiki, yana ba jiki ƙarfi kuma yana taimakawa mutum ya samu kuzari domin yin ayyuka yau da kullum. Ni kai na aka tambaye ni wane burodi na fi so. Na ƙance na fi son burodi mai madara, "milk bread" nake so. Ina son wannan burodi ne saboda yana da laushi sosai, yana da ɗanɗano mai daɗi kuma yana, yana da ƙamshi mai kyau. Idan aka ci shi da shayi ko da madara yana ƙara daɗi sosai. Dalilin da ya sa nake son wannan burodi mai madaran shine, yana da sauƙin ci kuma yana da, yana sa mutum yaji daɗi. Burodi mai madara yana da tauwuri da yana ƙara, yana da wuya a tattauna shi kamar yadda ake cin saura. Haka kuma ina son burodi mai madara saboda ana cin shi, ana cinsa ta hanyoyi daban-daban. Misali ana cinsa da shayi da safe, ana cin shi da shayi, da masa, da mangyaɗa. Ana iya cin shi da ƙwai kuma ana cin shi da ti mai zafi. Bayan, bayan ga burodin mai madara akwai sauran nau'o'in burodi da mutane suke sa kamar, suke son sa kamar burodin alkama wanda yake da amfani ga lafiya. Burodin suga wanda yake da zaƙi sosai. Burodin bota wanda yake sa ɗanɗano mai kauri ko kuma burodin agege wanda mutane da yawa a Najeriya suke amfani da shi saboda girma da laushinsa. Kowane irin burodi yana da nasa amfanin da ɗanɗano. Wasu mutanen kuma sun fi son burodi mai zaƙi. Wasu kuma suna son burodi marar suga saboda lafiya. Wasu suna son burodi mai kauri wasu kuma suna son mai laushi. Wannan yasa muna cewa, nake cewa kowa yana da irin burodi da ya fi so. Gwargwadon ɗanɗanon da ya sa jikinsa. Amma duk da haka yana da kyau mutum ya ci burodi mai tsari. Domin idan mutum ya ci burodi yana da yawa ba tare da motsa jiki ba zai iya haifar masa da matsaloli kamar ƙiba da ciwon sukari. Musamman idan burodi yana da suga sosai, mai yawa. Saboda haka idan mutum yana son burodi, yafi kyau ya ci shi cikin hankali ya haɗa da abinci mai gina jiki kamar ƙwai, wake, shayi mai kyau domin jiki yana son cikakken lafiya. A ƙarshe dai zan ce irin burodi da na fi so shine burodi mai madara saboda yana da laushi, yana da daɗi kuma yana sa mutum yaji annashuwa. Amma duk da haka kowa yana da irin burodi da yake so. Kuma babu laifi a haka bane, babu laifi a haka. Na gode da wannan sauran ɗan takaice-cen jawabi da nayi. Na gode sai anjima.

Assalamu'alaikum warahmatullahi. Na gode da wannan ɗan takaisar da aka ba ni. Zan ɗan yi wannan, bayani a kan wannan tambaya mai ɗan ƙararrmin. Kana iya jure barkono mai yaji to? A yau dai zan ɗan yi jawabin nan ne akan wannan tambaya mai ɗan ban sha'awa, inda take da taken da alakar cin abinci. Kana jure barkono mai yaji, wato shin mutum yana iya cin barkono mai yaji ba tare da yaji wahala ko ko ko kuma barkonon yasa masa zafi ba? A gaskiya barkono wani abu ne wanda yake sa yake zama yake-- a gaskiya barkono wani abu ne da ya zama ruwan dare a cikin abincin Hausawa da kuma Najeriya baki ɗaya. Kusan kowanne abinci zaka ga barkono a ciki musamman miyan tuwo, shinkafa, indomi, suya da kuma sauran nau'o'in abinci. Wasu mutanen suna son barkono sosai suna jin kamar abinci bayi da daɗi idan basu sa barkono ba amma wasu kuma basa iya jure barkono saboda yana musu zafi ko yana cutar da lacikinsu. Ni kai na idan aka tambaye ni ko ina jure barkono mai yaji? Zance eh, ina iya jure barkono mai yaji amma ba wai ina son barkono mai yaji sosai ba. Ina son barkono a cikin abinci saboda yana ƙara ɗanɗano yana yana sa abinci ya zama mai armashi kuma yana sa mutum yaji daɗin abincin. Amma idan barkono yayi yawa yayi yawa zai sa, zai zama matsala. Dalilin da yasa mutane suke son barkono shi shine saboda barkono yana da, yana ba da abinci ƙamshi, yana ƙarfi da ƙarfi kuma yana, barkono yana sa mutum yaji kamar yana cin abinci mai daɗi. Wasu kuma suna cewa barkono yana taimakawa jiki wajan fitar da mura da sanyi musamman idan mutum yana cin yana cin yana ciwon sanyi. Amma duk da haka barkono mai yaji yana da illa idan mutum ya ci shi fiye da ƙima. Misali barkono mai yawa yana fitar da, yana iya haifar da ciwon ciki, ƙaiƙayi ko kuma zafin jiki, gudawa, ciwon ucer ga wasu mutanen ko kuma zafin maƙogoro. Saboda haka duk wani wanda yake cewa yake yawan cin barkono yana amfani, yakamata ya riƙa cin, cin shi a hankali. Idan mutum yana da matsalar ciki yafi ya rage barkono ko kuma ya daina gaba ɗaya domin kare lafiyarsa. Haka kuma, haka kuma jure barkono yana, ya banbanta daga mutane zuwa mutane. Wasu mutanen tun suna yara suke cin barkono saboda haka jikinsu ya saba amma wasu kuma wasu kuma ba su ba su saba ba. Idan suka ci barkono sai sun, sai su fara gumi, su sha ruwa, su sha ruwa, suji zafi a bakinsu, su gyara da ƙyar. A wasu lokutan barkono yana nuna al'ada da tarbiyya. A wasu gidaje ana koyar da yara su saba da barkono tun suna ƙanana domin su iya cin abinci kamar manya. Amma wasu gidanjen, su kuma ana riƙa yin abinci marar yaji domin yara su laci lafiya. A ƙarshe zance eh, ina jure barkono mai yaji amma ina son riƙa, riƙa cin barkono saboda yana da daɗi idan bai yi yawa ba. Idan barkono yayi yawa kuma zai iya cutar da lafiyata. Na gode da wannan ɗan taƙaitaccen dama da aka ba ni. In ɗan yi wannan jawabin sai anjima.